A duk lokacin da ruwa yake zuwa ina yin abubuwa guda biyu ne. Na farko, ina ɗibo bukitaina in tara a tsakar gida domin in tari ruwan saman nan saboda yana min daɗin sha daga baya. Ina son amfani da shi in na ajiye shi, na bashi yayi sanyi bayan ya kwanta na kwashe mekyan ina amfani da shi in sha. Abu na biyu kuma ina son yin wasa a cikin ruwan sama. Ina yin rawa, ina yin waƙa.

Ina kiyaye kalmar sirri ta hanyar tabbatarwa da farko na saka abu mai wahala wanda ba za a iya gano wa da wuri ba. Ina haɗa lambobi da kuma alphabets. Zan iya haɗa ABCD sannan in haɗo da 123, sannan in haɗa da alamomin, alamomin motsin rai da kuma wasu abubuwan rubutu.

Gaskiya na fi kuzari da safe saboda lokacin ne na gama bacci na tashi ba tare da ba gajiya a jikina. Na gama hutawa lokacin idan na tashi zan ji ƙwarin gwiwan fara rana. Saboda haka kwata kwata a lokacin babu gajiya idan na tashi ina jin kuzarin gabatar da dukkan ayyuka na. Inna tashi zan fara abubuwa kamar wanke bakina sannan in koma in cigaba da ayyukan da zan yi a ranan.

Ƙasan gidanmu an rufe shi ne da tiles a cikin gida, ta waje kuma an rufe an rufe shi da interlock. Na cikin gida tiles ne aka bi ƙasa ko'ina da ko'ina aka malale shi cikin falo da cikin ɗakuna. Wannan ya fi kyau a cikin ɗaki amma a waje interlock ne aka bi su aka jajjera su a ko'ina.

Abincin da yake sa na jidaɗi shine dambu, dambun ma na shinkafa. Wannan abinci ana haɗa shi ne ta hanyar warza shinkafa sannan a tarara ta, sannan a zuba kayan kanshi da kayan ɗanɗano tare da ganyayyaki kamar zogale ko alayyahu. Sannan sai a ƙara tararawa, a ci da mai ɗaya ce.

Eh, ina karanta jarida. Karanta jarida yana daga cikin abubuwan da nake sanye a lokutan da ba na yin wani abu. Ina son karanta jarida saboda suna fito da labarai waɗanda suke ɗaukan hankali a kowane mako. Ina karanta jaridu irin su Daily Trust, Sunday Trust da ma iri irinsu. Sannan kuma ina sanyin irin wasan nishaɗi da ake rubuta wa a jikin jaridu da kuma gajerun labararaka da ake shigarwa.

Shagon da na fi zuwa ana kiran shi da Sahad Stores. Ina son zuwa wannan shago saboda yana da girman gaske. Yana da dukkan wasu abubuwan da nake da buƙata. A wannan shago duk wani abu da kake buƙata yana da muhalli. Idan ka je za ka same shi, inda kake so kama daga kayan masarufi na abinci zuwa ga kayan kwalliya, zuwa ga kayan amfani na gida, zuwa ga kuma me kake bukata.

Ina ajiye hotunan wayata a cikin manhajar da aka yi ta domin ajiye hotuna a kan waya. Wannan manhaja tana da sunan Pictures. Alok san daƙnaƙi da bukata idan na ɗauki hoto ina da buƙatar ɗaga nashi, ina zuwa cikin wannan manhaja ta Pictures domin in nemo hoto.

Wasan da na fi so shine irin wasannin da ake ajiye su a cikin manhajoji a kan waya. Ina son yin irin wannan wasa wanda suka danganci guje guje kamar irin su Subway Surfers wanda ɗan sandan aiki bin wani yaro da ya sare giga ya ɓata motoci. Ina son irin wannan gama gamai.

A kowane ƙarshen mako ina yin abubuwa domin tsaftace gidana. A rana ta Asabar ina farawa ne da wanke dukkan kayan da na ɓata a cikin sati. Sannan sai in koma kicin domin wanke dukkan wani abu da na bata wanda bai samu wankuwa ba. Daga nan kuma sai in dawo kan falo na da ɗaki na in share in yi moping.

A'a, ba na shan magani kullum. Ba ni da wata cutar da take buƙatar kullum sai na sha mata magani. A lokacin da nake shan magani shine kawai sanda wata rashin lafiya ta kama ni. Sanda kuma na gama wannan rashin lafiya, ina daina shan maganin. Magungunan da na fi sha sune kamar maganin zazzaɓin malaria idan malaria ta kama ni ko kuma maganin ciwon kai idan hakan ya samu.

Ina wanke tufafi sau ɗaya a sati. Ba na tashi wanke tufafina sai idan na tara su. Duka kayan da na saka a cikin sati daga ranar Litinin zuwa ranar Juma'a, ina wanke su asafe ranar Asabar. Kowane kaya ina saka shi sau ɗaya kafin in wanke shi.

Ina neman izinin hutu ta hanyar rubuta wasiƙa zuwa ga ogana a wurin aiki. A lokacin da duk nake da buƙatar hutu, zan rubuta wasiƙa. Tun kafin lokacin da na ke buƙatar hutun ya yi, idan na rubuta wasiƙar zan faɗi dalilin da ya sa na ke buƙatar hutu. Sannan zan aika ga ofishi. Idan na aika, sannan zan jira sakamako ko za a bar ni ko aka sin haka.

Ina tabbatar da ingancin aiki ta hanyar tsara aikin da farko kafin in yi shi. Ina tsara yadda zan yi aikin da kyau da kyau kafin in gabatar da shi. Sannan a lokacin da nake gabatar da aikin, ina tabbatarwa na yi shi cikin natsuwa da mai da hankali saboda kar a samu matsala. Sannan bayan na gama aikin, ina ƙara bibiyan aikin domin tabbatar da ingancin shi.

Ina son zama in tangoshi ƙafata a ƙasa, a kan tabarma ko a kan kafet. Irin wannan zama yana ba ni nishaɗi sannan ba na sauran gajiya. A wasu lokutan ina jingina da bango domin ƙara samun daɗin zama. Ba na son zama a wurin mai tudu saboda ina sauran gajiya, amma idan na zauna a ƙasa ƙanshin faɗa hakan yana mini daɗai.

Kayan ɗakin da na fi so, su ne kujeru waɗanda ba su fiye ɗaukan ido ba. Ina son kalan kujeru, waɗanda suke ba su da hayaniya sosai. Ina son kaloli irin su fari, baƙi, ko kuma duk wata kala mai duhu-duhu, kamar kore mai duhu, ko shuɗi mai duhu wanda dai ba zai ja hankalin mutane da sauri ba.

Eh, ina shan madara. Ina son shan madara kala kala. Kamar da safe ina shan madarar shanu wanda ake siyarwa a kanti ta ruwa ke nan. Ina iya shan ta kafin in ci abinci kamar kofi ɗaya. Sannan a duk sanda zan sha shayi ina iya amfani da madarar gari in sha da ita.

Eh, ina son ɗaukar hotuna saboda hotuna suna tunamin da abubuwan da suka faru a baya. Ina son ɗaukar hotuna saboda ina son ƙara kallon su a nan gaba, in suna da abubuwan da suka faru. Hotuna suna taimakawa wajen ajiye tarihi. Wasu abubuwan ma ka manta sun faru amma idan ka ga hotuna sai ka tuna. Hakan yana min daɗi.

Gaskiya bana son tafiya mai nisa a ƙafa. Mafi akasari sanda nake, nake iya tafiya a ƙafa shine kilomita ɗaya. Bana iya wuce kilomita ɗaya a wurin tafiya. Kilomita ɗayan ma ina yi ne, ina fita da daddare wani lokacin saboda narka kitse. Narka kitse yana da amfani a wurin ɗan adam.

Eh, ina iya ɗaura ƙulli. Ha salima, ina iya ɗaura ƙulli kala kala daga kan ƙullin koko wanda ake yin shi da gero in aka markaɗa, a tace gasara. Idan an zo za a yi kukan an tafasa ruwa, an yi kukan, na iya daure ƙulli a kowanne na iyayi. Ko kunu ko koko.

E, ina kallon inuwata. Ina son kallon inuwata, inuwa ina musamman ma da daddare idan na fita wani lokacin dan hasken farin wata ko hasken wani abu yan iya sa mutum ya ga inuwar shi. Ina son tafiya, ina kallon ta baya ina kallon inuwata ko kuma in dinga kallon inuwar wasu mutanen daban. Hakan yana min daɗi.

Eh to, daga aikin da nake yi ba aikin jarida bane ba. Ba ya da buƙatar rubuta rahoto a ko da yaushe. Lokacin da nake rubuta rahoto, bai wuce sau ɗaya a cikin wata uku ba. A lokacin da nake rubuta rahoton yadda ɗalibai na suka ce koyi karatu ko akasin haka, ina yin wannan a kowane mako uku. Ina faɗan yan da, yan yadda ɗalibai na suka iya karatu.

Ina shaƙatawa hutu ta hanyar zuwa in dafa kofin shayi ko kuma kofin kofi, da na haɗa kofin shayi ko kofin kofi ina son komawa bayan gida inda nake da bishiya wurin ɗan ƙaramin lambu na inda iska take kaɗawa cikin daɗi. Ina son sa in samu wuri in zauna akan kujera, in ɗauki littafi in karanta ko kuwa haka nan ina bin yana na gizo a wayata ko kuwa ina karanta jarida.

Eh ina yin barci da rana saboda hakan ya zo a cikin koyarwar addininmu na Musulunci. Yana da kyau idan mutum ya tashi da safe bayan ya gama yin aikace aikacenshi, bayan ya dafa abincin rana. Idan ya ci abincin rana, yana da kyau a wannan lokaci idan rana ta take mutum ya samu ya ƙara yin barci domin ƙara hutawa. Idan ka tashi za ka jika kamar sabo, za ka ji kuzaharin ci gaba da ayyu kanka na ranar.

A'a, ba na son zama kusa da taga, saboda taga tana shigo da haske, ni kuma ba na son haske da yawa. Sannan taga tana shigo da iska da yawa, wanda haka ma ba na so. Na fi son zama inda iska ba ta yawo sosai. Sannan taga wani lokacin tana iya shigo da ƙwari da za su iya hau maka jiki ba tare da ka kula ba. Saboda haka ina son zama nesa da taga.

Eh, ina yin ajiya akan yanar gizo. Ina iya ajiye hotuna na da bidiyoyi na da ma dukkan abun da nake so kama da kan saƙonni, saƙonni na rubutu, saƙonni na ɗaukan murya da ma dai sauransu. Yanar gizo yana da amfani wurin ajiya, a ko da yaushe.

Abin da yake bani ƙwarin gwiwa a aiki shine kasancewar aikin da nake yi na taimakon al'umma ne. Ina taimakon yara wurin koya musu karatun ilimin zamani har da na addini wasu lokutan. Hakan yana min daɗi sannan yana ƙara min ƙwarin gwiwa idan naga yara suna koyan karatu da osaurasaura sannan suna amfani da wannan karatu a cikin rayuwarsu.

Eh, ina kunna kyandir a gida musamman ma da daddare ko kuma wasu lokutan idan za mu ci abinci. Ina son kashe haske in kunna kandar saboda yana ba da wani irin nutsuwa sannan yana ba da haske mai kyau sannan yana saka ka nishaɗi a cikin zuciyarka. Ina kunna wata wani lokacin idan ba mu da wuta saboda shi ne hasken da zan samu mafi sauƙi.

Ehh, a mafi akasarin lokuta ina son lallaba da bargo, musamman ma a lokacin da ake sanyi. Kai, ko lokacin da ma ba sanyi ake ba, ina son lulluɓe jikina saboda ba na son kwanciya haka inji ni ba bu komai. Ina lallaba jikina daga ƙafata zuwa kafadata. Ba na son dai in rufe kai na samsam.

Ina yanke shawara aiki ta hanyar tunani mai zurfi akan abin da yake gabana. Duk abin da yake gabana, wanda yake buƙatar yanke shawara, bana yanke masa shawara cikin garaje. Ina fara tsayawa, in natsu, in yi tunani mai zurfi akan abin da nake da bukata, sannan sai in yanke shawara akanshi.

Eh muna da fanka a rufin ɗaki, a kowane ɗaki da yake cikin gidanmu. Waɗannan fankoki suna da matuƙar amfani kuma an yi su nema yanda za su iya amfani da sola wadda take amfani da rana. Saboda haka ko da ba mu da wutar lantarki muna iya amfani da wannan fankoki. Wannan fankoki suna da matuƙar amfani kuma suna ba mu iska mai daɗi da sanyayawa.

Furen da na fi so shine furen jirgin fulawa wanda yake fitowa a jan kala ko kuma farin kala. Ina son irin wannan fure saboda wasu na zuwa da ƙanshi mai daɗi. Ina so a tattaro su a guri ɗaya, a haɗa su a cikin kwanson fulawa, a kawo min a matsayin kyauta. Duk wanda ya ba ni kyautar fure, ina matuƙar girmama shi.

Eh, ina siyan kaya a yanar gizo-gizo. Mafi akasari ma duk kayan da nake siya na fison siyan su a yanar gizo-gizo saboda hakan ya zo maye da sauƙi. Hakan ya fi sauƙi, akan mutum ya tauƙi, ɗauki ƙafa yatafi kanti ko shago domin siyo abu. Wannan kana zaune daga gida za ka yi oda a kawo maka abin da kake so. Hakan yana da sauƙi sosai.

Eh, ina aje kwafin bayanai saboda gudun ɓata. A duk sanda na ajiye wani, a duk sanda na samu wani bayani ko na rubuta wani abu, ina ajiye kwafin shi a wuri wanda yake amintacce. Domin duk sanda na rasa wancan na'ainihin, ina iya dawowa in ne ma kwafin shi in yi amfani da shi. Hakan yana tabbatar da rashin ɓatan abu da kuma tabbatar da kasancewar shi cikin tsaro.

E, ina cimma wani farar tallace-tallace. Adaka sanda na ke so mutane su siya abin da na ke sayarwa da saure-saure, ina amfani da hanyar yanar gizo domin tallata abubuwan da na ke sayarwa. Wani lokacin ina amfani da taimakon su Instagram da WhatsApp in biya su domin su tallata min abin da na ke sayarwa, haka yana kawo min kwastomomi da wuri.

Ina goge haƙora na sau biyu a rana. Na farko idan na tashi daga bacci, abin da nake fara yi shine in shiga banɗaki in saka makilin a jikin brush ɗina, in goge haƙora na sannan in ci abinci daga bisa ne. Sannan kuma na biyu da nake wanke haƙora na lokacin da zan kwanta bacci ne. Ina wanke haƙora na da kyau da kyau saboda dukkan wani abinci da na ci ya muƙale min a haƙori da harshe na in wanke shi kafin in kwanta bacci. Wannan yana tabbatar min da zan ci bacci mai daɗi.

Eh, ina son karanta littattafai. Karanta littattafai yana da gashi ga abubuwan da nake yi domin nishaɗi. A duk lokacin da nake buƙatar nishaɗi, ina zama in karanta littattafai. Ina son karanta littattafai irin littattafan soyayya da na yaƙi da ma dai na kowane irin, kowane iri ya danganta da abin da nake son karantawa a lokacin.

A'a, wayata ba ta daidaita haske da kanta. A duk lokacin da nake buƙatar sauke haske ko kuma in ƙaro haske, ina yin hakan ne da kaina. A lokuta da dama na fi son wayata ta kasance haskenta yana canƙasa saboda haske da yawa yana cutar mun da ido, hakan ma ba shi da kyau a lafiyanci. Saboda haka duk sanda nake buƙata zan rage wayata ba ta yi da kanta.

Ina cin abinci da cokali, ina kuma ci da hannu. Ya danganta da kalar abincin. Ina cin abinci kamar shinkafa da cokali, ina kuma cin taliya da cokali maiyatsu amma wasu abinciccikan na bacin su da hannu. Irinsu tuwo da miya na fi son in wanke hannuna in ci ko kuma irin su amala ko irin su tsakwara. Irin waɗannan abinci masu laushi sun fi daɗi ka ci da hannu.

Eh, ina zama kan gwiwata a lokacin da nake sallah. Wannan yazo ne a cikin addinin mu na Musulunci. A duk lokacin da kake sallah, idan ka tafi sujjada, ka ɗagu daga sujjada, akwai zaman da akeyi ana yin shi ne a kan gwiwa. Sannan ka koma sujjada, idan zakayi zaman tahiyama kana zama a kan gwiwarka. Ina yin wannan zamani kaɗai a yayin da nake sallah.

Abin da nake son canzawa a wurin aiki shine lokacin da ma'aikata suke zuwa suyi share share da goge goge. Mafiya kasari muna cinkarar da masu shara da aiki da goge goge idan mun kafta aiki. Ina son a canza wannan ta hanyar su dinga zuwa da wurwuri kafin ma'aikata su iso. Ina son ma'aikatan goge goge da share share su zo kafin lokaci su zo su goge abin da ya kamata su share abin da ya kamata kafin mu zo mu fara aiki.

Na fi son shinkafa akan tuwo saboda tuwo baya min daɗi a wasu lokutan amma shinkafa ina iya cin ta a ko da yaushe. Ina iya cin ta da safe, ina iya cin ta da rana, ina iya cin ta da daddare kuma shinkafa akwai hanyoyi da yawa da za ka iya sarrafa ta. Za ka iya ci da miya, za ka iya ci da mai da yaji, za ka iya cin ta kuma da jalof.

Eh, ina rufe bakina a lokacin da nake hama saboda haka addininmu na Islama ya koyar da mu. A duk lokacin da na yi hamma, ina ɗaukan hannuna in rufe bakina saboda gudun kada shiɗan yi mafitsari a baki. Sannan hakan ba shi da kyau ma idan mutum yana kallon ka, ya kalli cikin bakinka.

A'a, mafi akasarin lokuta ba na yin amfani da wutar itace. Na fi yin amfani da wutar zamani ta gas. A lokutan da kaɗai nake amfani da wutar itace shine lokacin babbar Sallah, a lokacin da ake kawo nama da yawa idan za a soya. Ana buƙatar ƙaton kasko wanda ake ɗora wa a kan itace domin soya naman Sallah.

Ina son yanayi na damina lokacin ruwan sama, saboda a wannan lokaci sanyi bai yi yawa sosai ba, haka nan zafi bai yi yawa sosai ba, ana samun yanayi na tsaka-tsakiya wanda sanyi ba zai takura maka ba, haka nan zafin rana ma ba zai takura maka ba, sannan idan kana so kana iya yin wasa a cikin ruwan sama.

Eh, ina riƙe lema a lokacin ruwa a wasu lokuta. Idan musamman idan ruwa da ƙarfi, ina riƙe lema domin in kare kaina daga wani ruwa saboda kada ya saka ni zazzabi ko kuma ciwon kai. Amma a duk lokacin da ruwa kaɗan kaɗan ne, wani lokacin idan a gida nake, ina son fita in yi wasa a cikin ruwa, in yi tsalle-tsalle ko in ɗebi ruwa.

A kullum ina fara aiki da ƙarfe goma na safe. Idan na tashi na gama bacci, idan nayi wanka ina fara tashi in yi aikace aikacen gida kafin in tafi wurin aiki wanda yake farawa ƙarfe goma. Idan na je zan shiga ofishi in zauna in fara aikace aikace na na yau da kullum.

Mafi yawancin lokuta ina yin cajin wayata da daddare a lokacin da zan kwanta bacci, sai in saka wayata a caji in koma in kwanta. Wannan yana taimakawa wajen wayata tayi caji ba tare da ta kura ba ko ina cire ta ina maida ita a lokacin da na tashi daga bacci kuma sai in cigaba da amfani da wayata har zuwa wani dare.

Eh, ina koyan yaren Faransanci da kuma yaren Larabci, duk kansu na fara koyarsu ne a cikin watan Satimbar shekarar da ta gabata, wato shekara ta 2025. Kowane daga cikinsu na ɗan fara iyawa kuma na iya fara magana sannan ina jin abin da ake faɗa ina gane wa.

Abincin da na fi so shine jollof ɗin shinkafa. Wannan abinci ana yin shi ne ta hanyar markaɗa kayan miya, a soya su sannan a tsai da ruwa. Idan an tsai da ruwa, ana tafasa nama a wuri na dabban, a ƙara shi a kan wannan ruwan tare da naman, sannan a saka kayan ɗanɗano. An saka kayan armashi a cikin abincin sannan a saka shinkafa idan ta dahu sai mutunm yaci da lemo mai sanyi.